Yadda nake zuwa gida da farko ina aiki a Singa ne, ma'ana kasuwa ce. Idan na je kasuwa zan hau gada ta Bello road wacce za ta kawo ni har Murtala Muhammed way. Inna zo murtal muhammad wsu akwai u turn a wurin zanbi yu ton zan koma kan club road idan na bi ta club road, zan mike zan je har Abujan yan dusa round about. In na je Abujan yan dusa round about to zan zaɓi titin da ya tafi Independent ne. Dan ba titin Independent wanda zai kai ni Dakata. Idan na bi titin na je Dakata, nan ma akwai round about wanda zan zaɓi titin da ya tafi Bela Zango. Wanda titin idan na bi shi na mike ina na je wayek so bazan yi u-turn ba. Akwai u-turn har guda biyu a gurin to ba nan zan bi ba. Zan ƙara mike akwai masallaci Mosque a gurin in na wuce masallaci to babu wani u-turn sai wani wanda yake opposite din Rufaidah inda ake saida wani Rufaidah yogurt. So wannan u-turn din to idan na bi u-turn din shine zai shiga da ni ƙasa wanda zai kawo ni har layin Ɗan Kargo. Daga layin Ɗan Kargo kuma zan tambaya akwai gidan mahauta, so wannan layi shine tayen nake dawowa gida kullum. Wannan hanyoyi nake bi.

Da farko yadda nake neman izinin hutu, shine hanyoyi kamar guda uku. Na farko, ya danganta da yanayin abin da zai sa ni tafi hutun. Kamar misali, dalili akwai na tafiya, akwai na rashin lafiya, akwai na gajiya, akwai kuma wani uzuri wanda ya shafi mutuwa da dai sauransu. So abin da nake yi shine idan na taye da farko nakan duba wace doka ce a wurin aikina da kuma ƙa'idoji da ake bi kafin a tambayi abu sannan kuma wane lokaci ne ake iya tambaya. Sannan da farko nakan duba wannan dokoki. Idan misali dokar misali ta wajenmu shine akwai babba wanda aka ware misali kamar maigidan, shi za ka je ka samu idan ya fito. Idan kaima ka fito uzurin misali ya ritsaka ace kana kasuwa ne, to za ka je ka maye bayanin yadda abin yake kuma ka gaya mai ga uzurinka na rashin lafiya ne, dubiya ne, mutuwa ce, tafiya ce ko wani abu wanda yake mai sirri ne a tare da kai. To wannan hakki ne lallai ka gaya masa kuma dole sai ya sa hale maka sannan za ka tafi. In ka je za ka fara gai da shi ne ka kuma je a ladabi da natsuwa ka kuma matantasa ka kuma nuna mai cewa lallai shine shugaba. Kar ka nuna cewa ka isa ko kana da wata dama da za ka iya yanke hukunci wa karan kanka. To wannan abun zai iya sa mutum ma ko da aka nema ma ya nuna cewa tunda kana da girman kai ko kana nuna ka isa zai iya hana ka. To amma idan ka je mai a ladabi da biyayya da sauransu to ka nuna cewa girmamawa ce a tare da shi ko da ace gurin na mahaifinka ne in har shi aka ɗora wa hakki to ya na da kyau ka matanta shi. Haka nake yi. Zan gaya mai cewa ina so in yi tafiya kuma ga dalilaina na kaza kaza da sauransu de kamar dai yadda dokar ta tanada. Haka nake zuwa in nemi izini a mutunce ko kuma wani lokaci idan har shi baya nan to zan iya kiransa a waya in fara gai da shi ina kwana ina gajiya ka tashi lafiya. To dama na yi tunanin cewar zan iya fitowa kasuwa amma ban sami dama ba. To shi yasa ga dalilina na matsala kaza da kaza, matsaltsalu na da nake da su amma da Allah ina neman aman uzuri na cewar yau ko gobe ko jibi bazan zo ba saboda inada wani uzuri wanda ya shafeni kuma iya da matuƙar mahimmanci atare dani idan kuma ban same shi ba to zan rubuta mai a sako ne kamar a waya in tura masa ko kuma in yi voice in tura masa da dalilaina da abubuwan da yake sa na nemi wannan hutu. Idan kuma ta ci gargaara ma ɗungurungun na ga ba na ka samunsa to nakan dauki abun hawa, inje har gidan sa in har na kasa samun sa a irin wannan hanyoyin, in je in mai magana ni da shi agidan sa in gaya mai ga dalili i dan kuma baya nan to nasan a kwai wakili wanda ake bari agurin to shi nake samu se inyi wannan bayanin wanda daman shine a madadin sa koda wani abu ya zo idan baya nan to shi zai iya yanke wannan hukunci.

To, a ƙa'ida ina zuwa kasuwa ne a da ƙarfe takwas. Takwas idan babu cunkoso a hanya ina ƙara sawa kamar ƙarfe goma. In na samu cunkoso ina kaiwa har sha ɗaya. Wanda wannan shi ne ƙarshen lokacin da za a iya ma'uzuri a gurma a kasuwa. In ka wuce wannan lokaci to za a iya cin tararka ko a yi ma wani hukunci.

Toh gaskiya ni mai bai fiye damuna ba, gaskiya sometimes wani lokaci in nai wanka saboda fata ta tana da santsi amma in ban shafa mai bama is ok ah yayi daidai kenan amma idan wani lokaci nakan amfani da Presia soap, a Presia a sawamai. Wani lokaci ina amfani da dela mai gurguwa. Eh wannan sune maya mayan da idan ina so in shafa nakan shafa.

To, abinda nake ci a kasuwa, ba wani abu bane gaskiya mai yawa, saboda ni banda irin ciye-ciyen nan sosai. Idan na fita wani lokaci nakan tsaya a restaurants, nakan sayi normal food which wanda yake shinkafa ce haka da taliya, da miya, sai salad da ake sakawa a ciki, sai kuma in sayi soɓo guda daya. Toh idan naci wannan ma nakan, in naci wannan abincin har dare ba na dawowa.

Eh ina, biyan kuɗi ta waya sosai ma kuwa. Sosai ina yin transaction da wayata na bankina. Dan kusan ma komai da wayata nake yi. Duk wani transaction da nake yi income da outcome, a shiga da fita na kuɗi, da komai da nakeyi katin waya da sauransu duk ta waya nake amfani da shi komai.

Ina iya zan kiyaye lafiya ta duk wani abu da zaya cutar da ni ko in naje ko in na taɓa ko kuma idan na samu labarinsa na cutarwane, to bana yadda gaskiya in kusance shi. Ina nisa da shi sosai sannan kuma duk lokacin da na ji wani abu da ba daidai ba a tare da ni, a nakan yi ƙoƙari nan da nan in je asibiti a je a duba ni. Bana zama a gida har sai cuta ta mun nauyi, ina ƙoƙarin kiyaye wannan sosai. Ina ƙoƙari kuma in ga cewa duk abin da na san zan ci ya ɓata mun ciki ko in shaƙa ko kuma in goga, to bana saka kaina cikin wannan abubuwan. Ina ƙoƙari sosai in ga na kiyaye duk wani abu da na san zai iya cutar da ni ko lafiyata.

Masha Allah da wannan tambayar, gaskiya ina ƙonar ranar Juma'a. Saboda rana ce wacce take da girma kuma rana ce wacce bana zuwa ko ina. Ina zaunawa a gida bayan nayi sallah juma'a ni da iyalina. Muna zama tare muyi wasa muyi abubuwan da ya kamata wanda ina da lokaci sosai tare da iyalina sosai sosai. Kuma rana ce wacce zaka ga abokananka wanda su ma suna zama. Zaku gaisa akwai wanda zaku fi sati baku hadu ba ko wata ma to in kaisa a wanan rana zaku iya ganin shi. Rana ce da ake ziyara daga nan zuwa nan, aji can zuwa can.

Eh dole mana. Dole zan ci abincin titi, saboda in ba ka je ka ci abinci a kamar restaurant ba a kasuwa tunda ba gida za ka dawo ba, kaga ai akwai wahala. Cin abincin titi ai dole ne, dole ne wannan in dai ka fita. Tunda in ka ce za ka sa za ka dawo gida, ka ce za ka ci abinci transport da kuma fuel da za ka ƙona na mai to har gwamma ka sai abincin ma ka ci. Saboda akwai tazara sosai tsakanin kasuwa da gida. To dawowa gida lokaci ka ce kullum za ka dawo ka koma, ka ga ya zama ka yi sa huɗu ke nan, ka tafi kasuwa, ka dawo, ka kuma dawowa, ka kuma dawowa, ka ga akwai expense, akwai tsada ta, ta tsadar rayuwa. Ka ga in ka lissafa za ka ga kuɗin abincin da za ka ci, ah ba zai ma, ba zai kai kuɗin da za ka kashe wajen mai da za ka siya ka zuba abin hawan ka ba ko kuma ka biya kuɗin ah abin hawa.

Eh gaskiya ina son lokacin azumi, Ramadan, da ake faɗa, lokacin da ake azumi, ina so saboda lokaci ne wanda yake sa mutane natsuwa, ba faɗa, babu zagi. Kowa zai kame kansa saboda idan ka yi wani abu ba dai -dai ba to kaman ka lalata azuminka ne. Zaka ga ba'a faɗa ba'a zage-zage kuma kowa zakaga mutum bai da ƙarfi a jikinsa ma da zaiyi wani abu mara daɗi kuma garin za ka ji shi shiru, sannan akwai rashin cunkoso saboda kowa idan da zarar rana ta ɗan fito zaka ga kowa ya koma inuwa. Ba wani tashin hankali sosai. Gaskiya lokacin azumi a shekara iya da daɗi. Aa sannan kuma bayan azumi lokacin ƙaramar sallah idan kun gama azumi za ku ga kun zo kun yi yanka, kun yi wankaa, kun yi sabon ɗinki wato wannan lokutayen suna da daɗi. Daga nan har zuwa babbar sallah inda za ka je kaga hawan doki, ka ga komai da komai. Zaka je ka gani, zaka ta ganin abubuwa masu kyau.

Wani gudu na fanka ka fi so? To gaskiya ina son fanka mai gudu sosai. Sosai wacce zata baka iska, wacce zata baka iska ba fankan da za ta ke ƙara tana ƙurus, rukuƙus tana ƙara za ta hana ka bacci. Sannan kuma na fi son fankan sama, ba fanka da ake ajiye a ƙasa ba. Saboda fankan sama tana fifita ko'ina, amma ita fankan ƙasa bata fifita ko'ina, iya a ɓangaren da ka ke. Wannan shi ne.

To, gaskiya ba sosai ba saboda tsada. Mu a nan inda muke gaskiya, kayan itatuwa suna da tsada. Sai dai lokaci lokaci in ka samu kuɗi wadatattu, to nakan je akwai inda ake haɗawa kankana, abarba, ayaba, ahhh da kuma inibi da su irin mangwaro ana markaɗawa a gu ɗaya, a haɗa da madara a zuba. To in mutum ya ga ya ɗan samu kuɗi wadatattu haka, bayan bai da wani nauyi to nakan je in sha gaskiya. Ehh ko kuma idan lokacin da akwai lokaci da kayan itatuwan suke zama ko'ina sun zo, wanda akwai irin na gida haka kamar mangwaro. Za ka ga mangwaro ya fito ko irin ayaba ta fito ko irin kankana. To duk wayannan idan lokacin suna gwanjansu suna yawa, to zaka iya siya da ƙaramin kuɗi. To wannan ana sha amma lokaci ne a shekara bai fi sau ɗaya ba.

Eh mana sosai ma kuwa. Ni ko nake zama a kan gwiwata sosai saboda ina yin sallah. Ita kuma sallah dayawan lokaci zama ne a kan gwiwa. Sau biyar a rana. Ka ga kuwa ina zama a kan gwiwata sosai sosai sosai. Domin ka gani musulmi ne kuma shi musulmi inda ya kware ne to zai yi sallah. In kuma zai yi sallah zai zauna a kan gaɓan sa. Shi ne gwiwowi. To wannan shi ne.

To! Unguwar mu, unguwace ta matsakaita marasa ƙarfi sosai. Unguwace wacce ba irin ta masu kuɗin nan ba. Unguwace haka wadda ake kiranta local. Unguwace dai ta daidiyar gwargwadon rayuwa, wacce za ka iya yi in dai ba ka ɗauki ƙarya ka ɗaura wa kanka ba, ba abinda babu. Muna da ruwa, muna da wuta amma ka san yanayin Najeriya, ba kullum ake samun wuta ba, ruwa kuma siya muke yi saboda borehole a gurin yana da zurfi kafin ka samu ruwa. Amma akwai zaman lafiya, akwai kwanciyar hankali. A jima ka ga an yi fitina ko wani tashin hankali kuma kowa iya da zaune a gidansa da matarsa da 'ya'yan sa.

Gaskiya takalma na bai samu kala biyu ba ko uku. Kuma nafi saka daya a cikinsu saboda ina jin dadin sa sosai na roba ne, duk lokacin da zan fita wani guri ko da ba shi nayi niyyar sakawa ba, kawai in na saka zan fita da shi. Saboda zan yi alwala da shi, ba he na cire ba kuma zanyi tafiya da shi ba shi na wannan ba, iya da sauƙi na ma'amala a guna. Saboda roba aka yi shi, shi ya sa na ke kaunar sa sosai.

A kullum ina shan ruwa jarka takwas, five litres. Saboda ina da mata guda biyu kuma daya mata ta tana da 'ya'ya guda biyar, daya kuma bata da 'ya'ya. To, ita mai 'ya'ya biyar ina siya mata jarka biyar. Ita kuma mara 'ya'ya ina siya mata jarka uku. To shi yasa kuma kullum sai na siyo wannan ruwan, kuma ina siyansa ne duk guda daya naira saba’in.

To, ai duk wani hutu da za kai a yanzu tun da kanada iyali sai dai a hankali. Kawai farin cikin ka shine ganin iyalinka a tare da kai to shine hutu amma a matsayin ka na talaka ai hutu banaka bane. Babu wani ranar hutu in ba ranar Juma'a ba ko kuma lokaci ranar Lahadi idan kun samu dama ta ɗaurin auraye na abokanaya ka, kakan nemi izini a wurin iyayen gidanka su baka dama ka je kayi. Amma bayan nan kullum a nema ake. Eh kullum a nema muke.

To gaskiya kayan da na fi so, na fi son kaya mai laushi kamar tishu. Kayan da ba su da nauyi kamar yadi dan ni shadda tana sa ni ƙaiƙayi a jiki. Bana son kaya mai nauyi wanda yake da nauyi ko zafi. So ina da gashi a jikina sosai. Na fi son kaya yadi light wanda bai da nauyi haka. Kuma bana son kaya mai aiki irin adadin ɓara aikin. Na fi son kaya mara aiki haka kaman single.

A ni farce gaskiya da, da zarar ya fito, a matata take sa reza ta yanke mun. Bata bari mun farce ya fito sosai a jikina, tana ganin ya fara fitowa sai ta yanke mun. Matata ce take yanke mun farce.

Eh gaskiya wani lokaci didda muna cikin irin yanayi na talakawa to ina da solar ko da babu wuta to ina kunna solar ta kuma insa wayata a caji kuma in dinga bincike kuma ina yin wasu abubuwa da za su taimaka min kamar irin yin wa'innan abubuwan da yanzu nake yi a kuma ina zuwa in dinga dudduba abubuwa na web3 a wasu abubuwa da suka shafi cryptocurrency wanda wani abun ina yin mining ina yin airdrop saboda duk a samu dai a gudu tare a tsira tare.

Yauwa tambaya mai daɗi gaskiya. Gaskiya ina son naman kaza sannan kuma wanda na fi so sosai shine naman kifi, kifi sannan kuma ina son naman akuya. Dan ban fiye son naman sa ba saboda iya sa ciwon gwiwa ko raƙumi iya da tauri. Sannan kuma kaza na fi son ta hausa domin ta fi zaƙi bana son kiwon buloras.

A lokacin da nake jin damuwa gaskiya, ina ƙoƙari inyi addu'o'i sosai. Kuma ina ƙoƙari inga cewa nayi wani abu da zai ɗebe mun wannan kewa ko damuwan da nake ciki amma dai abin da na fi yi shine addu'a saboda tafi saurin kawar mun da damuwa ta gaskiya. Sannan kuma in dage a kan abin da yake ban matsala, in ga cewa na fi ƙarfin abun ko kuma na abin nan na yi maganinsa. Ina ganin haka. Idan matsala ce wacce nake ganin ta in bar abun sai in bar ta. Idan kuma ta in dage ta sai in ƙara ƙoƙari a kai.

Gaskiya ni ban fiye amfani da kwamfuta ba. Na fiye amfani da waya. Wayar hannuna da ita nake komai. Itace kwamfutata, ita nake shiga na fita na yi duk abin da nake so.

Eh sosai, sau da a wasu apps ɗin idan zaka shiga ka yi abu to aka nuna maka tallace-tallacen da zaha kalla ka samu wani abu. To irin wannan abubuwan dole tun da kana bukata, dole kuma kana so ka yi, to dole sai ka yi, ka cika ka'idodin nasu sannan.

Tab tambaya mai daɗi, gaskiya ina son wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa, bayan nan ina so in kalli fina-finai na yaƙi ko kuma na faɗan da, ina son abin da ya shafi wa'innan wasannin sosai. Amma dai ina ƙaunar wasan ƙwallon ƙafa sosai. Wasan ƙwallon ƙafa ya burge ni.

Fina-finan yaƙi, ina son kallon fina-finan yaƙi ko kuma na tarihi, na tarihi wanda akai gwagwar maya a baya sosai suna burge ni. Sannan kuma ina son kallon tatsuniya, wani labari haka za'a baku saboda ku gyara ɗabi'arku ko halayen ku sosai. Irin wannan yana burge ni.

Eh, ina kallon inuwata ma na lokaci ina waiga ko kuma in ga inda ta yi. So idan ba agogo a gona wani lokaci ina gane lokacin sallah a zahir. So da inuwata tana komawa baya ne, la'asar kuma tana komawa hannu ne hagu. Don haka akwai alamomi da nake amfani dasu wajan kallon inuwata. Tabbas ina kallon inuwata sosai.

Haka ne gaskiya. Don lokacin da zan yi wani abu mai mahimmanci, nakan ba shi mahimmanci sosai ni ma. Tun kafin na yi shi, idan na san yana da mahimmanci, to bana tinkaran sa ma, sai na ga na samo abubuwan da za su taimaka min in yi shi. Misali, lokacin da zan gina gidana, to abin da na fara yi shi ne mallakar fili. Saboda na san cewa sai da fili zan iya yin gini. Don haka samun filin shi ne zai fara nuna min cewa lallai ina so in yi ginin gidan. Kaga, da abin da za ka yi mai mahimmanci, to dole sai ka nasu. Kamar lokacin da zan yi aure, ka ga sai bayan da na fara samun wassu kuɗaɗe da na san cewar wannan za su iya isa ta kusan lokacin da na fara tanadin auren. To duk abin da zaka yi mai muhimmanci, ya kamata ka fara samun abu mai muhimmanci, wanda yake da halaka da wannan abu.

To, duk sana'a kana so ka ga cewa ta yi gaba. Misali da kana ƙarƙashin wani, to kaima kullum so kake kaga cewa, kaima ka samu wani matsayi ne da za ka ci gaba a rayuwa. Ba mai son faminant ya zauna a ƙarƙashin wani. Duk abinda zakayi a rayuwa kaima kanaso ya kazama kaima kana da naka. Ka ga ita rayuwa dole daman shi ma wanda kake a tare da shi da yaron wani ne. To haka rayuwa take tafiya. Kullum kana son ci gaba a rayuwarka ne.

Bokitin da muke da su a gidanmu za su kai kusan ƙwaya biyar, tunda akwai na wanka, akwai wanda ake dafa ruwa a zuba a sha, akwai wanda ake zuba shara a ciki, akwai kuma wanda ake wanki, akwai kuma wanda ake bawa shuka ruwa. Muna da bokitai a gidanmu da yawa gaskiya.

Gaskiya ina amfani ne da manhajar Facebook wajen dubawa, sannan majority ina amfani da X formerly Twitter kenan da ake cewa ko tsoho. Ina amfani da mai hoton tsunsu. Sannan kuma ina karanta labarai ne kaman a facebook dina, irinsu bbc, su daily nigerian daily trust irin su AIT, NTA. Sannan ina jin labarai na gida haka irin su Freedom Radio, Dala FM, a irin su Aminci, irin su Rayfawa. Haka dai inajin labarai da nake bukata a gurin, sanna kuma ina bin su influwensa wanda suke da yawan surutu a social media domin suna saurn kawo labari kafin ma a kawo labari a gidan talabijin ko kuma gidan rediyo. Mutane wayanda suke 'yan siyasa ne ko yaran 'yan siyasa ne ko kuma journalist ina following ɗinsu sau da yawa, domin in samu labari ma lokaci kafin ma in ji.

Sosai ma kuwa, dan ina da ƙarfi, dai dai gwargwado gaskiya. In na jefa dutse zai yi nisa sosai, sosai ma kuwa. Eh ina iya wa. Ina iya jefa dutse sosai sama.

A'a, gaskiya kaina bai fiye son yin hula ba. Saboda idan na saka ina yin gumi, shi yasa ba na son sa hula sosai. Amma in ta kama wani lokaci zan je wurin guri haka wanda ake ganin kima ta da mutuncina ina saka. Amma dai a rayuwa ta haka idan ina yawo na gaskiya ba na sakawa, ba kasafai na fiye sakawa ba.

Kai, abokan cinikina ina gaya masu magana mai dadi, ina kuma, iya siyo masu ruwa ko lemo in basu. Sannan kuma idan suka gayyace ni abu, indai ya zan ganta kaman biki ne haka ko mutuwa ko kuma murnar samun wani abu na buɗewa, to ina zuwa saboda in inganta alaƙanmu sosai tsakanina da su. Ina kuma mutanta su, ina ba su girman sosai, ina kuma ƙoƙari in ga cewa na kaucewa abin da zai iya ɓata musu rai. Abokanan cinikina su ne nan cinikina baki daya.

Ina son fure koren launin green, ina son green ina son kuma ja, sannan ina son lemon. Ina son waƴannan kalolin sosai domin suna sa ina jin daɗi in na kalle su kuma suna burge ni.

Ina tsoron zalunci. Zalunci ina matuƙa tsoron sa saboda shi zalunci abu ne wanda ba kai kanka ba har wanin ka zai iya shafa. Duk lokacin da ka ce za ka yi zalunci, to in ka yi zaluncin ba wanda ka zalunta kaɗai ka zalunta ba hakanka. Domin ka koyawa zuciyan ka wani mummunan abu. Ina tsoro in ga cewa na yi zalunci kuma ba na so in ga ana cutar wa wani. Ina son zaman lafiya, ina kuma son ni ma a zauna dani zaman lafiya. Ba na so wani ya cutar da ni. Don haka ina tsoron abin da zai iya cutar da ni sosai, amma na san zalunci shi yake sa wani ya zalunci ya cuce wani. Duk wanda bai da zalunci a zuciyarsa zai yi wahala ya zalunci wa ni.

A'a bana kunna wa gaskiya kawai kwanciya ta nake in yi bacina in ne a addu'a. Kawai na dogara da Allah saboda ko'ina akwai yanayin ƙasarsu. Mu a ƙasanmu Allah ya bamu shugabanni wa'inda kawai kansu da 'ya'yansu suke iya taimakawa. Da haka baki ɗaya jami'an tsaron da masu kula suna bayansu. Duk gaskiyarka to kawai ka yi addu'a ka kwanta Allah shi zai tsere ka. Dab haka ban da wannan kuɗin da zan je in siyo wannan abin da zan kunna ya kare ni babu. Saboda mu unguwarmu unguwa ce ta talakawa. Dan haka daman dun wanda ka gani a nan gurin ka sun bai da wani abin da zai iya ba ka amma ka zo ka same shi dai ka zalunce shi kawai.

Toh gaskiya ina da gurare da yawa amma wanda na fi so yanzu in ziyarta shine Makkah. A Makkah ma a Madina saboda ina so in ziyarci ma'aiki Sallallahu Alaihi Wasallam. Daga nan kuma ina so in je Turkiyya, ƙasar Turkiyya ina da sha'awa zuwa wannan ƙasa. Sannan ina so kuma in je Amurka saboda yadda suke kuranta kansu suke nuna cewa su ne duniya. Sannan kuma ina so inje Rasha, soboda in ga suma yadda ƙasashe wanda suke da ƙarfi na iko, ina so in je in ga ƙasashen su in ga yadda suke ci gaba amma dai babban burina yanzu shine in je Makkah, in je in ziyarci ɗakin Allah kuma in yi ibada.

Ai ba adadi, ba adadi. So da yawa kusan kullum. Tun da shine aikinmu. Duk lokacin da mukaje dole sai ka kidaya ka kuma ƙayyade abubuwan da kake da shi. Wannan shine aiki da hankali. Duk lokacin da ka ce ba za ka ke lissafa abu ba, to wataran za ka rasa abun. Lokacin da kuma ba ka yi fargaba.

To, ina yi da hannuwa na. Daman da shi ake tapa i. Ina tafa da hannuwa na ne. In dai tapa da na sa ni kake nufi wanda mutum yake bubbuga hannayen sa. Ina yin shi ne kaman yadda aka tsara in ana so a yi.

Ai sirri duk wanda ka ji an ce ma daman sirri ana nufin wani abu daga yardajje. Duk mutumin da iya da ya gaya ma sirrinsa to ai ya yarda da kai ne kuma ya san za ba zaka cutar dashi ba ai tinda aka ce ma sirri kaman ɓoyayye. Eh sirri kaga abune wanda baka sani ba daga kai sai wanda yayi ka sai Allah. Dan haka abune na amana. Kuma dama in ka duba ba kowa ake ba sirri ba, duk da wayansu in ka ba su suna ha'intar ka suje su yi, amma sirri iya daga cikin amana. Yasa addinin musulunci ya ce duk wanda ya tonawa wani asiri to shi ma Allah zai tona masa. Saboda muhimmancin bawa sirri muhimmanci.

To, zubar da shara ina zuba ta ne a cikin bokiti da muke sawa leda, sai mu ɗaura ledar, sai mu akwai wani rami da ake kaiwa wanda idan an tara ta da yawa ake ƙonawa. Saboda idan ka zubar da ita a titi, za ta iya cutar da wani kuma babu tsaftan muhalli a ciki. Amma muna kai ta wani rami ne mu biya kuɗi su kuma in sun tara ta a can hesu ƙona ta a can.

Dangantakar mu gaskiya mai kyau ce, saboda mun san girmansa kuma shi ma ya iya jan girmansa. Sannan iya kiyaye haƙƙunan mu, muma kuma muna ƙoƙarin mu kiyaye haƙƙin da ba namu ba a gurin. Bazan taɓa kayan da ba namu ba, cin abin da ba naka ba, shiga abin da ba naka ba hurumi. Kowa yana yin aikinsa daidai yadda aka bashi, kuma wani ba ya muna hira a tsakaninmu, muyi wasa, muyi dariya, muyi faranfaron in abu ya same mu muna jajantawa kanmu. Sannan idan na jin daɗi ne muna taya murna, idan rashin daɗi ne kuma ana taya idan kuma ta kuɗi ce wadda ake ganin cewa ya wuce ƙarfin ka to akan yi contribution, tattarawa misali wannan ya kawo wannan ya kawo a taimaka ma a wani haka dan haɗa. Akwai zaman mutunci gaskiya.

Ai, ni duk lokacin da aka turo saƙo he na duba shi. Ko da daddare ne, kowane lokaci ne, indai na ga saƙo ya shigo, a kowane lokaci sai na duba shi. Ni bana barin sako ya wuce, he na bude nagani mene aciki sai dai idan na ga ya nuna min spam alamar cewa na ƴan dambara ne, to he in goge shi. Amma duk lokacin da na ga saƙo, to na kan karanta in gani ko wani abu ne mai mahimmanci.

Sosai ma kuwa, shi ya sa ma lokaci suke ce mun gwani saboda ina da barkwanci sosai wajen zolaya. Saboda irin wannan shi yake kawowa ka ga mutum ko bai ganka ba sai ka ji yaɗan damu saboda akwai shaƙuwa. Amma mutumin da yake dumɓune fuska ko bai da wasa haka, za ka ga ba a fiye da muwa don ba a gansu ba. Domin daman ya kan ɓoye kansa ne saboda halinsa.

A'a gaskiya ba mayi, sai dai gawayi sai dai gawayi da ake kawowa idan gas ya yanke mana amma dai gaskiya ba ma ƙone itace mu, ba ma yin abu da itace dai gawayi da ake kawowa, charcoal ko kuma gas da shi muka fi amfani da shi saboda yara suna zuwa makaranta dole a samu abin da zai yi sauri wajen yin abinci.

Mm mm gaskiya ban fiye so ba saboda mu an ce mana yana sa ciwon kai shi ya sa ba ma zama a cikin hasken wata. Inda ya zo sai mu ɗauke tabarmarmu ko abin kwanciyanmu daga wurin saboda haskensa yana sa mura kuma yana iya sa ciwon kai. Haka dai kakanninmu sukace da kuma manyanmu.

A'a ka san mu da yake kasuwa ce? Kowa da kayan da yaga dama yake zuwa. Amma dai ana son ka sa manyan kaya misali kaman yadi mai kyau haka shiga dai ta mutunci. Ba'a so ka saka wando a ɗame koh kuma ka saka wani abu fa zai nuna jikin iya da kyau ka mutunta mutanen da suka je kasuwa ce. Duk wanda ya kalle ka zai kalle ka da kima da kuma mutunci. Raka yi shiga banza za a ce wannan mutumin banza ne.

Eh, kafin a ɗauke ka aiki ma sai an ma tambayoyi. Sai an ma tambayoyi kuma an duba girman karatun ka da kuma yadda kake da ƙwarewa a wannan fannin. Sannan kuma za a ɗan gwada ka da ajiye ma kuɗi ko wasu abubuwa da suke da muhimmanci a gani. Idan ka yi san rai ka nuna za ka ɗauka, kana ganin kamar ba a, za a ƙyale ka ne kamar an nuna ma kaman ba a sani ba kawai kowa iya harkar gabansa. So amma kuma akwai masu kallon ka, suna kallon duk movement dinka da kake yi. Dan haka idan kayi wani abu na 'bad', to kai zai shafa, wannan shine.

Kaman na gaya ma, ina son zuwa Makkah in sha Allah. Wannan shine fatana. Fatana in je Makkah, in ziyarci Madina saboda akwai Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadan Rasulullah a can. Ina so in je in gan shi.

A wata muna biyan naira dubu biyu biyu duk gida tunda ba mita gari ba kuma wutar ba a kawo ta ake ba sai lokacin da akaga dama. Ba ka da tabbas ɗin lokacin da za a kawo huta haka ba ka da tabbas lokacin da za a sauke da za a ɗauke ta. Da haka idan sun zo suka rubuto wa mutane dubu uku amma wani ya ɗauki wani dubu ɗaya ma ya ba da wani dubu da ɗari biyar wani kuma dubu biyu shine dai ƙarshen kusan kuɗin da mutane suke ba da yan naira dubu biyu.

A'a gaskiya ban iya ruwa ba, ban iya ruwa ba kwata kwata in na shiga limi mai nake a ciki, shi ya sa ma bana son shiga sa. Amma ina so na koya saboda ko don kare kaina. Amma dai gaskiya ban iya ba, ban iya iyo ba. Amma dai da na so in kwoya lokacin da ina yaro na limi daga nan nake tsoron kuma kara shiga.

Kai hayaniya ciwon kai take sakani. Bana son abu mai ƙara ko kuma mai tada hankali. Duk lokacin da nayi irin yin magana mai ƙarfi toh sai nayi ciwon kai. Saboda bana son hayaniya kwata-kwata. Ana saka ni ciwon kai, shiyasa idan naga ana yin ta ma sai in tafi. Daga baya idan na dawo um ma magana ce sai in warware ma. Amma bana son mutum mai hayaniya.

Babban nasaran ma aiki ita ce kamfanin ya ci gaba kuma gurin ya samu sani a idon kowa sannan kuma ya sami yarda daga mutane. Wannan shi ne babban nasara. Dan lokacin da kuke aiki a guri ko ka ga mutane sun yarda da ku to kaga wannan ba ƙaramin nasara ba ce, nasara ce babba.

Gaskiya na tambayar taka banga ne ta ba sosai. Amma tufafi dai situra kake nufi kayan sakawa? To Alhamdulillah gaskiya muna da su, indai shi kake nufi. Ina ƙoƙarin inga na ɗin ka wa kaina sabbin kaya ko don mutuncin kaina. Eh ina ƙoƙari kuma ina ƙoƙari in ga cewa na fito yanda kowa ba zai raina ni ba.

A'a wannan ba aikina bane. Ko wane bangare akwai aikin shi. Ni ina bangaren lissafin kaya ba bangaren kuɗi ba. Na ka gaba abinda ya shafe ni bane akan kuɗi. Inda ace a bangaren kaya ne to wannan shine za a iya tuntuɓata tunda haƙƙi na ne in tabbatar da cikansu.

A'a gaskiya bana sa agogo sosai. Gaskiya bana saka su, in na saka ma tsayawa yake yi. Shi ne aka ce wai jini na iya da ƙarfi shi ya sa yake tsayawa kuma daga nan dama bai dame ni ba. Daman dai lokaci nake rage agogo kuma akwai a wayar hannuna to kuma ta fi mun sauƙi ma in duba akan duba agogo.

A masha Allah gaskiya ina ciniki. Muna ciniki sosai, ɓangaren kasuwanci da suke rubutawa akwai albarka a wurin. Ana ciniki gaskiya. Masha Allah ana ciniki sosai, saidai kasan ita kasuwa daman yau ka samu ne gobe kuma kayi haƙuri. Amma dai an godewa Allah.

A'a ina son shinkafa da wake, amma shinkafa da wake fa. Amma in babu to na fi son tuwo. Tuwon ma a ce a mai wuta biyu, a dafa shi iya ɗanye in ya bushe a kara dafa sa. To na fi son wannan tuwon. Shi ne ake cewa ɗumame. Na fi son ɗumame gaskiya.

To, sadawwa ta danganta. Ai dayake kusa da kusa muke kawai abune wanda ake rubutawa muke shigarwa. Dan haka da zarar abu su wanda suke kan system kamar kwamfuta suke rubuta kaya. Idan babu to za su sanar su ce kaza ya ƙare. To mu kuma mu da muke tare da invoice na kaya to mu zamu je mu ƙara dubawa mugani. Kuma duk abin da zamu aike kusan a ofis ɗin aiki sai dai store keepers da suke nesa kawai.

Eh ina yin aiki bayan lokaci saboda ko bayan mun tashi idan aka nemi wani abu aka kira ni zan iya komawa kasuwa saboda in je in warware matsalar haka abin yake gaskiya. Kuma da man an faɗa muku idan aka samu wata matsala daga gare ka ko daman kata fi to za a iya kiran ka kuma a gaya ma sannan kadawo ka zo ka gyara ko kuma ka bada ba'a sin yadda abin yake.

Gaskiya ba ni nake wanke kayana ba, ina kai wa wurin wanki ne in biya, a goge mun, a wanke mun kuma suna ansan duk riga da wando naira ɗari biyu. So kaga babu tsada kenan. Eh, haka muke bayarwa, amma su matana su suke wanke nasu kuma sannan su wanke na yaran su. Amma ni bana ba mata ta wanken kayana, kaiwa nake wurin laundry wanda suke wanke basu wanke mun su goge mun.

A kayan marmari gaskiya ina son ayaba da abarba da gwanda da kankana, da mangwaro. Ina son inibi. Waɗannan kayan ina son sosai. Sannan ina son gyaɗa. Ina son gyaɗa, ina cin gyaɗa sosai itama.

A gaskiya ban a jin sanyi sosai wani lokaci danni koda sanyi ina iya kunna fanka amma ina lulluba idan sanyin yayi yawa sosai amma bana iya kashe fankar saboda ina da yawan jin zafi. Dan haka ba kowane sanyi bane lokaci ɗaya zai iya damuna gaskiya.

Gaskiya wanda suke karfafa man baya sune iyaye na, suna kokari gaskiya kuma suna ban shawara kullun na guji abin da ba nawa ba kuma kar in sake inyi kwaikwayo da wanda naga yafi karfi na ita rayuwa ba tsare bace, a hankula ake binta. Idan Allah ya ka da zarabo a cikin abu to zai same ka. Idan ba ka da rabo to ba ka isaka same shi ba. Shi ne ka yi tawakkali da Allah duk lokacin da kake abu ka kuma ba wa Allah zaɓi akansa. Kar ka ce ƙarfin ka ko dubara ka ko wayanka basa amsar abu. Sai abin da Allah ya ƙadarta naka ne sannan za ka samu.

Toh idanuna launinsa shine baƙi ne da kuma blu blu haka. Normal dai na baƙar fata. Mu idanunmu kusan normal kamar yadda ka saba ganin ido na kowa haka nawa yake, ban da wani bambanci da na wani na wani. Idanuna dai dai suke da na kowa in dai ka san kalar ido toh haka idona yake.

To tambaya ce mai harshen damo. Ina iya kunna wuta. Kowacce iri ce, wutan NEPA ko kuma wuta da ake dafa abinci, gas ne ko coal ne. Kowacce ina iya kunnawa. Sannan ina kunna electric wanda ake amfani da shi duk ina iya kunnawa. Ko wanne.

Wannan tambayar gaskiya ban gane ta ba. Ban gane wacce biki ka fi so ba. Ban gane abin da ita tambayar take so ta ce ba. Ban sani ko zaku iya mai mai tawa, amma wannan tambayar ban gane ba gaskiya.

Eh gaskiya lokacin ina son abinci mai yaji a da kafin ciwon ulcer ta kama ni, amma yanzu ƙuraje suna fitowa a baki na, na ji abinci mai yaji gaskiya. Na fara haƙura da shi amma ina son da abinci mai yaji sosai saboda in fitar da majina. Ina in za ga majina tana fita sosai daga hanci na kuma ina yawan yin tari ina fitar da ita.